In a waje ne ba na wasa, ba na cika wasa. In kuwa sabo da ban cika fita waje ba, inba dai ku zan je aiki ba ko in naje aiki na dawo sai in zo na cikin yi. Amma dai ba na fita waje ko zan je wasa dai ko zan je kallon kwallo ko kuma zan je wurin gidan abokaina mu yi tadi.

Na fi son rubutu da alƙalami saboda ko ya yi shekaru da daidai baya kan share baya kan goge. Ko an kawo rubutu zai fita fiyes amma da fensir dai ko ya yi kwana biyu ne zai fara share.

Eh nikan so karatu kafin in kwana. Wani lokaci nika yin karatu takardu saboda ina da takardu na siya a cikin wayata. A cikin wayata ko kuma ina da takardu kuma wanda suna, suna na a gidana. Nikan duka in karanta wani kafin in bacci.

Eh, waɗansu albasa din na da zafi sosai in ya shiga ma ido nakan yanka kuka wani lokaci amma dai albasa ban zafi ta nakan na nan daidai amma dai ban cika so albasa mai zafi a ido ba saboda ko bana so dole sai ha waye ya fita idonsa.

Wani lokaci su ne sukan zo wurin aikinsa kuma wani lokaci ni ne nakan fita ko kuma tun dai a cikin wuri aikina akwai masu kasuwanci su su ne za su je su kawo abokan ciniki wani lokaci. Wani lokaci mu kande zama za su kawo da kayan kasuwanci sai mu ne mun cigaba da aiki da su.

Ina son cin shinkafa sosai kuma ina son cin wake. Susu biyu ne abincin da na sani. In na ci nakan ji dadi sosai. Abinci ne baya isheni ko na ci shi sau nawa ne baya isheni. Ina jin spaghetti kuma da dam makaroni kuma duka waye can ma ina ci su bancika sonsu kamar shinkafa da wake ba.

Na farka daga bacci, abin da nake fara yi da farko shine yin addu'a. Na yi addu'a, na godiya ma Allah, sai in tashi in gyara gadon kwanciya ta. Na gyara gadon kwanciya ta sai in share ɗaki. Na share ɗaki, sai in je kicin na, in wanke kwanonin datti na kare sai in gyara ko ina kuma wanda yana neman gyara kafin in fara shirin wanka. In nayi wanka sai in tashi in fara tunanin zuwa wurin aiki.

Wani lokaci ne ko kuma ina neman abu wanda ya ɓuya karkashin guri ko a karkashin kushin nakan kwanta, nakan durkusa giwa na ko kuma in zo na giwa na in duba, amma dai zama haka dai wani lokaci ne amma ban cika zama haka ba.

Ina duka kaya masu nauyi a wurin aiki, ko kuma an yi tambayi in aike ni in je in duka abun da akwai nauyi. Kuma aike ni ina ta tafiya tafiya daga da ƙafa. Gwiwa ta yakan, eh, duka jiga ta yakan yi kwari ko kuma yakan yi tsami. In ya yi tsami, sai ya zama, sai ya zama ɗaya wahala.

Sabulun da na so amfani da shi in yi wanka, ina wanka ina amfani da premium sai kuma ina wanki ne na so amfani da Viva da Omo, da Viva Omo dai duka. Su ne suna sa masu shiri da kaya kamshi.

Aikin gida da nake yin kullum, nakan yi shara kullum, nakan share ɗaki kullum, nakan yi wanke wanke kullum, nakan ɗiba ruwa kullum. Akwai dai ka'yayyakin aikin gida da yawa da yawa da ina yin kullum. Ban yi da kullum ba dai ɗakina zai zama wani iri ko kuma ba zan iya zama ba ma a gidan.

Launi ido na suna nan fari da baƙi. Kwayen cikin ido na yana nan baƙi sai waje dun suna nan fari. Launin cikin ido na ke nan.

Eh nakan raba ayuka ga wasu. Indai ayukan da ina yakamata in yi suna min yawa ko a wurin aiki ne, nikan, nikan nika je wurin abokatan, abokanai aiki na raba musu su tamake ni yi. Indai a gida ne kuma zan raba da yan uwayena.

Abubuwa da yawa suna sani dariya, ko dai wani lokaci hotuna ne, wani lokaci bidiyo ne in na duba wayana, wani lokaci ma abun karatu ne, ko kuma wani lokaci ina kallon fim a wayata ina kallo sai abu, in na ga abu me dariya sai in fara dariya.

Nikan wanke tufafi kaman bayan kwana uku uku. Bana son tara kayan da dattide. Indai akwai kaya wanda suna mun wanke ba, nikan wanke su bayan kwana uku. In na de wanke kwanan uku, indai ranan da in na so in kai wanki, babban wanki, kayan da zan wanke ba za su min yawa ba.

A'a ban so amfani da gidan sauro ba, saboda ni na fi son in dai fesa maganin sauro a ɗaki sai in dinga kwance haka. Saboda gidan sauro yana sa cikina ya mun wani iri, ko an lokacin zafi ne yakan sa ba zan iya bacci ba. Shiyasa na fi son watsa maganin sauro sai kafin in bacci.

Mu kan yin taro sau biyu a mako, a farkon mako da kuma a tsakiyan mako shine mukan yin taro a wurin aiki. Da in tsakiyan mako ya yi, sai mu yi taro mu duba duka kayyakin da mun yi daga farkon mako zuwa tsakiya, sai kuma in farkon mako ya kai sai mu yi taro abin da ya faru daga tsakiyan mako zuwa ƙarshen mako.

A cikin gidanmu yawan dangi na ni da ɗan uwana ne kawai. Saura din makwabtana ne ko abokanaina ne wanda muna zama. A tare muna a cikin gida ɗaya amma ɗakuna daban. Amma dai ni da ɗan uwana ne muna zama a cikin ɗaki. Mu ne kawai mubi dangi.

Naman shanu ko naman akuya ko naman kaza ko naman alade, naman kawai da nasa ina ci kenan, ko naman talo talo amma ba na son cin naman kare ko naman mage ko wansu ko naman maciji ko naman jeji.